Eh, ina yin aiki bayan lokaci domin wannan aikin bayan lokaci yakan kara mini kuɗin wata. Ana kara mun albashi in na yi aiki a bayan lokaci domin lokacin aiki in ya tashi, ance in kara aiki na kan yi, akan bani goro a kai.

Eh ina da dabarar gida. Dalili shine in babu dabara mutum ba zai iya ajiye gida ba, mutum ba zai iya yin komai a rayuwan shi ba. Dabaran gida shine ka koya komai da ƙwazo, ka yi wayo da fasaha.

Na fi son tufafin auduga, domin tufafin auduga in ka saka baya sa maka zafi. Ba ka jin zufa iska na shiga cikin tufafin auduga. Amma na siliki, mutum zai dinga yin zafa, gumi gumi sosai. Ruwa zai dinga fitama a jiki, kana zufa ba ka jin daɗi.

Eh nakan yi ciniki a kasuwa, in na je sayen abubuwa dole sai na yi cinikin su kafin nan in iya in saya. In ban yi ciniki ba akan zuba kuɗi da yawa a kan kaya, farashin su sai ya yi tsada. Amma in na yi ciniki, na daidaita da mai kaya sai ka ga na siye su da araha.

Abun da nake yi don in ƙara aiki shine nakan yi karatu, nakan yi bincike sosai sosai akan ayyuka da nake yi domin in samu bayani, in samu fahimta akan ayyukan da nake so in ƙara domin ayyukan aiki na ya ci gaba sosai.

Eh ina fikicin tufafi domin tufafi tana da amfani ga ɗan adam. Tufafi yakan rufe mutum asiri. Ana sa tufafi masu kyau ayi ado dasu, ayi tafiya dasu, ayi shagali dasu kuma yana da kyau mutum yasa tufafi ya rufe asirin shi.

Eh ina bada shawara sosai a aiki. Dalili shine in babu shawara aiki ba zai kyau ba amma da an bada shawara za a bi doka kuma shawarar na zai taimake mu a wajan aikin da za mu samu yin aiki ya tafi ba wahala ba damuwa.

Abincin gargajiya da nafi so shine dambu kuma da zogale da kuli kuli da tumaturi da borkonu an haɗa shi yana nan da daɗi kuma dambu ma na nan da daɗi sosai sosai.

Na fi son fensir akan alkalami domin rubutu da fensir ya fi sauƙi. A takadda za ka yi shi, ka na yi da kyau da kyau. In ka yi kuskure da fensir, ka ɗauki abin goge fensir ka goge shi kuma zai fita da kyau, ya yi haske.

Eh ƙwarai da gaske muna da fanka a rufin ɗaki. Domin wannan fanka kullum yana taimake mu in mun kunna shi, muna jin daɗin iska da yake fifita mana. Yana korin sauro kuma yana bamu iska mai kyau muka yi bacci mu ji daɗi.

Eh, ina sayan kaya a yanar gizo domin kayan suna da araha, yana da kyau kuma yana da amfani, yana da gwanin sha'awa, yana walƙiya. Mutane dayawa suna zuwa saya kaya a yanar gizo.

Eh nakan yi harsashi lokacin bacci domin na kwanta bacci bana son abin da yake faruwa amma na zo na farka za a gaya mun cewa ina ta harsashi lokacin da ina bacci da murya sosai har muryar nama yana ba mutane mamaki da dariya.

Dangantakata da maƙwabta yana da kyau. Muna zaman zumunci, muna zaman tare, muna ba junanmu shawarwari. Muna nan tare da juna ba matsala, ba tashin hankali ba, mu faɗa muna zaman lafiya da maƙwabtanmu.